Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, ina bi sosai.

Yaya dangantakar ku da abokan aiki? "Da zaman mutunci da amana," ana isarwa da haske.

Nawa ka ke zubar da shara? Yadda kuwa kowa yake zubar da ita? In tara a kai wani zubeta.

Kana kuna bluetooth kullum, eh ba ko yaushe ba, amma wata rana ina kunnawa.

Kuna yin wuta da itace? Eh ana yin wuta da itace. Yanzu haka ma ita muke yi.

Yaya unguwarku take? To ga tanin zaddaɗi ba daɗi ba, wataran da hayaniya wataran babu.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, in ta kama ayi, in bata kama ba ban cika yi.

Kana amfani da sauro net? Eh ina amfani da sauro net.

Kana ajiye kwafin bayaninka wa yaran ku? Ina ajiye wa.

Wane fure ka fiso ja fari ɗorawa.

Ka fison AC ko fanka? Na fi son AC amma yanzu da fanka nake aiki.

Ka na amfani da mataimakin murya? A'a ba na yi.

Kana jin tsoron ƙwari? Eh ina jin tsoron ƙwari. Amma ba kowa ne ba.

Menene abincin da kake ci da safe? To, wataran shayi, wataran kuma tuwo, sazahi.

Kana yin aiki bayan lokaci, eh in akwai aikin da ya rage ina yi, wataran kuma da an tashi aiki na tashi.

Yaushe kake farkawa kullum? Ƙarfe goma na safe zuwa sha ɗaya, wataran kuma tara.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? A cikin galery ko kuma wurin ɓoyewa cikin hiding polder.

Kana iya tsalle a igiya? Eh in ta kama dole ina iya.

Kana amfani da matashin waya? Eh ina amfani dashi.

Yaya cikin wajen aikin ku yake? Duk randa aiki ya samu amma dai da safe muke fita aiki.

Kana duba kalanda kullum? Eh ina dubawa amma ba ko yaushe ba.

Kuna da wifi a gida? Eh muna da wifi a gida amman yanzu an rage kunna shi saboda ba a masa sushe. Kowa shi ka sayan data ga wayarshi?

Kana kulle ƙofa a kullum? Eh ko yaushe ina rufe ƙofa da daddare da safe a buɗe.

Me kake saya daga kasuwa? Abinci da abin sha, dadai suran su hadda tufafi ya tara.